Wanne irin tufafi ka fi so? Eh, ni tufafin da na fi so gaskiya, na fi son fararen kaya. Saboda ni duk lokacin da na sa farin kaya, farin kaya yakan yi min kyau sosai da sosai. Shi ya sa ma ni na fi son farin tufafi. Amma wasu lokutan, na kan zaɓi tufafi mai launin baƙi. Saboda shi baƙin kaya ai baya nuna datti. Shi ya sa wasu lokutan na ke ɗaukan baƙaƙen kaya. Amma a zahiri na gaskiya, ni kam na fi son farin tufafi. Musamman ma idan na sa farin tufafi, in sa farar hula, in sa farin takalmi, shi ya sa ma kam nake son fari. Saboda ai fari duk wanda ka gani yana sa fararen tufafi, to gaskiya mutum ne mai tsafta wanda baya son ƙazanta. Amma duk mutumin da yake ƙazami wanda baya son wanka, shi ne za ka gani yana sa tufafi wanda ba farare ba. Don haka ni kam na fi son tufafi fari. Shi ya sa ma na ke yawan siyan farin tufafi saboda su ne wanda na fi buƙata kuma su na fi so ni a rayuwana.

Kana sanya safa kullum? Eh, kullum ina sa safa a ƙafata. Duk lokacin da gari ya waye, idan nayi wanka zan tafi gurin aiki nakan ɗauko safa ta ko fara ko baƙa ko ma wacce kala in sa a ƙafata. Amma duk ran da nasa farin tufafi sai in ɗauki farar safa in saka ta haɗe da farin takalmi. Amma idan nasa baƙin tufafi sai in ɗauki baƙar safa da baƙin takalmi sai in haɗa in saka a ƙafata sai in tafi gurin aiki. Ni kam kullum sai nasa safa a ƙafana. Bana fita aiki ba tare da nasa safa a ƙafata ba.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, ina jin kukan zakara da safe. Saboda ai mu gidan mu akwai zakara. Kuma wannan zakaran shine kullum yake tashin mu da safe. Saboda dama amfanin zakaran a gidan mu shine idan gari ya waye sai yayi kuka saboda mu tashi. Saboda a al'ada ta bahaushe, da ragowan duk wani yare, duk lokacin da ka ji zakara yana kuka da daddare, to gaskiya asuba ta yi. Idan kuma aka ce asuba, shine gari ya kusa wayewa shine za ka ji zakara yana kuka. Kuma mu gidan mu akwai zakara. Kuma zakaran nan yana kuka duk lokacin da gari ya waye. Dan shi ne ma abin da yake tashin mu domin mu gane cewa safiya ta yi. Gaskiya nikam kullum sai na ji kukan zakara.

Wanne irin miya kake fiso? Gaskiya ni miyan da naka fi so shine in samu miyan taushe. Saboda gaskiya ni mutum ne mai son miyan taushe. Miyan taushe al'ada ta Bahaushe wani miya ne wanda ake yin sa da alayyahu da kabewa da kayan miya kamar irin su tattasai da tumatur da albasa. Wasu sukan sawa miyansu manja wasu kuma sukan sa musu man gyada. Amma ni a gidanmu duka biyun ake sawa, sai a sa man gyada sai a sa manja duka a miyan taushe. Gaskiya ni kai miyan da naka fi so shine miyan taushe. Gaskiya ina son taushe sosai saboda ai miyan taushe yana da daɗi sosai shi yasa ma ni ma naka fi son miyan taushe gaskiya kam. Miyan taushe shine miyan da na fi so.

"Muryanka tana da ƙarfi ko a hankali?" Eh, ni muryana gaskiya a hankali yake, amma duk lokacin da raina ya ɓaci, to muryana yakan zama mai ƙarfi. Musamman ma idan aka ɓata mun rai ina faɗa, gaskiya muryana yakan zama mai ƙarfi wanda hasza ta kai ta kawo, wanda yake nesa da ni ma zai ji yo muryana, wanda kuma kowa ni ya san muryana a hankali yake. Amma fa duk lokacin da wani mutum ya ɓata mun rai ko kuma akayi mun abun da bana so, to gaskiya muryana yakan zama mai ƙarfi yanda na nesa ma zai ji irin fatuntunin da nake faɗa da masifan da nake yi. Saboda ni ban son a ɓata mun rai. Duk lokacin da aka ɓata mun rai nakan iya rasa tunamina na ta faɗan maganganun ma da daga baya zance ma me yasa na ce kaza, me yasa na ce kaza. Gaskiya ni kam muryana a hankali yake. Ni bani da murya ƙatuwa gwandandan. Ai duk mutum me murya ƙatuwa mutum ma basa son jin magananshi saboda in kana magana zaka ringa damun su da ƙara sosai wanda hakan zai cutar da lafiyan kunnen su. Shi yasa ni kam gaskiya muryana a hankali yake. Ni bani da murya ƙaƙarfa.

Waɗanne apps kake amfani da su sau da yawa? Eh, ni apps ɗin da nake amfani da su sau da yawa a wayana gaskiya suna da yawa. Amma kaɗan daga cikinsu akwai apps wanda ake kira da WhatsApp. Ina amfani da WhatsApp sosai saboda app ne wanda za ka je ka yi hira da abokanka. Wani ma har ku yi waya, har za ku iya yin bidiyo ma yana kallon ka, kana kallon sa. Sai apps na biyu da nake amfani da shi sosai shine Facebook. Facebook shi ma apps ne wanda za ka iya chatting da ɗan'uwanka ko abokinka. Za ku iya yin kira, za ku kuma ku iya yin magana. Haka za lika. Wani apps ɗin again wanda nake amfani da shi sosai shine apps ɗin da ake kira da suna Telegram. Ina amfani da Telegram sosai a wayana. Sai wasu daga cikin apps da nake amfani da su irin su Binance, KuCoin, Bitget, KuCoin, Bitget da sauran su irin su Gate io. Duka apps ne waɗanda nake amfani da su a wayana. Gaskiya ni mutum ne mai amfani da apps sosai a wayana. Ina amfani da apps, apps, apps sosai a cikin wayana.

Kana iya tuƙin mota? Eh, na iya tuƙin mota saboda ai mu gidanmu akwai motoci. Totun da gidanmu akwai motoci, kaga ai ya kama ta a ce mutum ya iya tuƙin mota. Na iya tuƙin mota ne tun shekaru bakwai da ya wuce baya, lokacin da babban yayanmu yake ta ƙoƙari domin ganin ya koya mana tuƙin mota. A lokacin na koyi tuƙin mota har na iya. Eh, gaskiya ne kam na iya tuƙin mota.

Yaushe kake kwana kullum? Idan aka ce kwana a al'adan Bahaushe, shine kwanciya bacci. Don haka wannan tambayan tana nufin yaushe ne kake kwanciya bacci? Eh, ni kullum ina kwanciya bacci ne da misalin karfe goma na dare. Duk wani abu da zan yi, nakan yi ƙoƙari na yi shi kafin lokacin kwanana ya yi. Wanda lokacin kwanana shine ƙarfe goma na dare shine lokacin da nake kwana.

Wanne irin tsintsiya kake amfani da shi? Eh, ni tsintsiyan da nake amfani da shi, shine tsintsiyan laushi. Saboda mu dai, a sanen mu, tsintsiya kala biyu ne. Akwai tsintsiyan laushi, akwai tsintsiyan kwakwa. Tsintsiyan laushi, tsintsiya ne wanda bashi da ƙarfi sosai. Tsintsiyan kwakwa kuma, tsintsiya ne mai ƙarfi, wanda ma zai iya jima rauni. Don haka, bana amfani da shi. Ni kam ina amfani da tsintsiyan da ake kira da tsintsiyan laushi. Saboda tsintsiya ne wanda bai da ƙarfi sosai, da shi nake amfani wurin share ɗakina da tsakar gidanmu.

Kana tafiya da sauri? Eh, ina tafiya da sauri a duk lokacin da wani abu mai mahimmanci ya tashi. Amma duk lokacin da ba abu bane mai mahimmanci ya tashi, gaskiya nikan bana tafiya da sauri. Saboda idan kana tafiya da sauri ba tare da wani dalili ba, wasu mutanen ma za su iya tunanin kamar ba ka da hankali. Kawai ka tafi a hanya, kayi ta sauri buguzun buguzun buguzun. Haba ai bai ma kamata ba. Amma ina yin sauri ne a lokacin da zan yi wani abu mai mahimmanci, wanda kuma abun lokaci ya kusa ƙurewa. Gaskiya kam na kan yi ƙoƙari na yi tafiya mai sauri domin na je gurin.

Kana kwana a ciki? Eh ina kwana a ciki. Idan aka ce kana kwana a ciki ana nufin kana kwana a cikin ɗaki? Eh, ni kam ina kwana a cikin ɗaki, saboda ya za'ai in kwanta a waje? Tunda in ka kwanta a waje iska ai za ta dame ka. Idan ma ba iska wani abun da zai cutar da kai in ba ka kwana a ciki ai zai iya zuwa ya cutar da kai. Shi yasa ni kam nake kwana a ciki. Bana bari na kwana a waje. Kullum a ciki nake kwana.

Wanne irin jaka kake kai? Kai, ni bana kan jaka. Ni me zai haɗani da jaka? Ai waɗanda suke hawa kan jaka, sai mutanen da suke ƙauye. Wanda yake zama a ƙauye shi yake hawa jaka. Amma ni da bana zaman ƙauye to me zai haɗani da jaka? Ni fa ko ganin jaka ma bana yi, sai dai in naje ƙauye ne nake ganin ta. Saboda wasu lokutan nakan je ƙauye saboda naga abubuwan ƙauye. Amma gaskiya ni kam bana hawa jaka. Ni me zai haɗani da jaka?

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Caboda idan aka ce ajiya a yanar gizo, ai ko email dinka da kake zuwa kake ajiye sakonni ko kake ajiye abubuwa, shi ma ajiya ne a yanar gizo. Gaskiya kam ina ajiya abubuwa a yanar gizo sosai saboda email dina, ina ajiya abubuwa, bayanena na gurin aiki duka suna cikin email dina. Haka duk wani abu na mai mahimmanci nakan yi ƙoƙari na ajiye shi a cikin email, wanda a cikin email dinnan ya zama ajiya a yanar gizo. Haka zalika nakan iya shiga YouTube in ina son kallon bidiyoyi, na ajiye bidiyoyin wanda daka baya na zo in kalle su. Gaskiya ni kam ina yin ajiya a yanar gizo. Ai ajiya a yanar gizo tana da amfani sosai saboda can ne dik abinda ka ajiye ba za ka rasa shi ba. Dik lokacin da kake da buƙata za ka ƙaura ɗaukak-kayanka a yanar gizo. Shi ya sa ma nake ajiya a yanar gizo.

Wayarka tana daidaita haske da kanta? Eh wayana tana daidaita haske da kanta. Amma idan na sa ta a auto brightness, saboda duk wanda yake amfani da waya, akwai abun da ake kira da suna auto brightness. Shi ne idan ka sa, duk inda ka shiga wayanka zai ringa saita haske daidai da hasken da yake wannan gurin. Kuma ni ma wayana na sa shi a auto brightness. Duk wurin da na shiga yakan yi ƙoƙari ya saita mun wayana daidai da hasken da yake gurin. Don haka wayana yakan daidaita haskensa da kanta ba tare da na ce ta daidaita ba. Saboda na riga da na sa ta a kan ta ringa daidaita haske a duk lokacin da na shiga wani gurin haske ko baƙon guri.

Wanne launi idanunku suke? Eh, ni launin idanuna baƙi ne da fari, amma wasu za ka samu launin idanunsu yakan iya zama bulubulu ko wani kala dai-daban. Amma ni dai launin idanuna gaskiya baƙaƙe ne sai kuma fari da ya ratsa ta gefe da gefe. Wannan shi ne launin da idanuna yake.

Kuna kunna kendir a gida? Eh, muna kunna kendir a gida, saboda duk lokacin da ya zama na cewar babu wuta, mukan kunna kendir domin mu ga haske a ɗakunan mu. Saboda wani lokacin ba'a samu wutan nefa, wani lokacin kuma ba'a kunna inji. Duk lokacin da ba'a kunna inji ba ko babu wutan nefa, mukan kunna kendir muyi amfani da shi domin mu samu haske da za mu kwanta da shi. Saboda gaskiya ni mutum ne wanda baya son zama a cikin duhu. Don haka nakan yi amfani da kendir domin na samu hasken da zan gudanar da al'amurana na rayuwa na idan dare ya yi.

Kana jurewa barkono mai yaji? Kai! Gaskiya ni bana son barkono. Ni kwata-kwata ma bana son barkono a rayuwana. Amma idan barkono ya zama barkono mai yaji, ai bazan iya daurewa ba. Gaskiya ni kam bana daure barkono mai yaji. Saboda ni kwata-kwata ma bana son barkono. Bari kuma ace barkono mai yaji. Ai zai iya bani matsala. Ni kam gaskiya bana son shi kuma bana amfani da shi kwata-kwata ma.

Yaya kake inganta aikinku? Eh, ina da hanyoyi da dama da nake bi gurin inganta aikin mu. Duk lokacin da daga wani baƙon abu a gurin aikin mu, nakan yi ƙoƙari na koyi wannan abun ta hanyoyi da dama. Nakan je YouTube na kalli bidiyoyi domin na koyi wannan abun saboda na inganta aikin mu. Haka zalika nakan tambayi na gaba da ni ya ake yin abu saboda in koya domin na inganta aikin mu. Saboda idan kana aiki ba ka tambaya, ba kuma kazuwa ka yi bincike akan yadda ake inganta aiki, to ai za a barka a baya. Zai zama ba ka iya aiki ba, ba abun da ka sani. Shi ya sa ni kam ina tambayan duk abin da ban sani ba ko ban iya ba, ko kuma na je na yi bincike domin na ga yadda ake yi saboda na inganta aikin mu. Saboda inganta aiki ai abu ne mai kyau. In kana aiki, aikin da babu inganci, ai mutane ba za su yarda da aikin da kake ba ma. Amma duk lokacin da kake aiki mai inganci, za ka ga kowa yayima san barka, "Ana Allah ya biya ka, Allah ya saka da alkhairi." Shi ya sa ni kam nake inganta aikina ta duk wata hanya da nasan zan iya amfani da ita domin na inganta aikina. Aikina ya zama ingantaccen aiki, ba aikin da yake mara inganci ba, aikin da ba za a mora ba kuma ba zai yi lastin ba.

Kana fi son kofi ko shayi? Eh gaskiya, nikan nafi son kofi, saboda ai kofi ya fi shayi daɗi. Shi yasa nikam na fi jin daɗin kofi. Ni shayi ma kwata-kwata bai dame ni ba, saboda kofi taste ɗin shi ya fi daɗi. Shi yasa na fi son kofi fiye da shayi.

Yaya kuke kula da gashin ku? Eh, yadda muke kula da gashinmu shine, ni kam nakan sai mai wanda ake kira da suna man gyaran gashi. Da waɗannan man nake amfani domin kula da gashina. Kullum nayi wanka, nakan shafa wa kaina wannan mai saboda na kula da gashina. Saboda idan ba ka kula da gashinka, ai gashinka zai lalace. Da wannan hanya nake bi domin na kula da gashina.

Yaya unguwarku take? Eee, yadda unguwarmu take shine idan kazo unguwan mu duk gidajen unguwan mu, gidaje ne wanda aka yi su a tsare a jere kuma ko wane gida akwai lambar gida. Lambar gida na ɗaya, na biyu, na uku, na huɗu har zuwa na ƙarshe. Mukan gaskiya unguwan mu a tsare take, kuma ko wane gida akwai lamba a jiki shi yasa ma ko ba ko ne kai idan zaka zo idan mutum ya ce ma ga unguwar da zaka zo indai unguwar mu ce indai fa dama lambar gida toh da ka ka shi go unguwan mu kai da kanka zaka iya nemo gidan ba tare da ka tambayi wani ina ne gidan su wane ba.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Eh, yadda nake magana da abokan cinikina shine duk lokacin da aka ce wannan abokin ciniki ne. Idan ya zo wurina, nakan fara gaida shi. Idan da safe ne, sai in ce ina kwana ina gajiyar abokin cinikina. Idan da rana ne, sai in ce barka da rana abokin cinikina. Idan da daddare ne, sai in ce barka da dare abokin cinikina. Haka nake yi domin magana da abokin cinikina. Idan na gama gaidasa, sai in tambaye shi in ce to abokin cinikina, yau me ka zo siya? Idan ya faɗa min abin da zai siya, sai in bashi gurun zama in ce zauna kaɗan huta, sai in kawo masa abin da zai siya. Idan na kawo masa, sai in ce mai to nawa zaka siya? In ya faɗa mini, idan na ga farashin da ya faɗa mini ya yi mini, shi ke nan. In bai yi mini ba, sai in ce haba abokin cinikina, kaɗan ƙara mana wannan kayan. Ai ya fi haka tsada. Da wannan hanyar nake bi domin yin magana da abokin cinikina. Saboda in aka ce abokin cinikenka abokin kasuwanci ne, tsakaninka da shi babu faɗa, sai dai magana mai daɗi, girmamawa da jin kunyar juna. Wannan shine hanya mai kyau wacce nake bi wurin yin magana da abokin cinikina. Kuma ni bana faɗa da abokin ciniki. Ko da abokin cinikina yana yin faɗa ko masifa a kan na siyan mai da wani abu da bai ji daɗi ba, nakan bashi haƙuri na ce mai yayi haƙuri hakan ba za su sake faruwa ba.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh, ina son ɗakina yayi haske sosai. Shi ya sa ma idan kaje ɗakina, na sa kwayaye kusan guda biyar saboda duk ina kunna su kuma lokaci guda saboda ɗakina yayi haske sosai. Saboda gaskiya ni bana son zama a cikin duhu. Ya kai ya kawo, idan ka shiga ɗakina, indai na kunna haske, duk abun da ka yar za ka iya ganin kayan ka ka ɗauka ba tare da wani abu ba. Shi yasa nike son haske sosai.

Wanne irin kiɗa kake son ji? Eh, kiɗan da nake son ji gaskiya ne shine na fi son kiɗan waƙar Hausa. Saboda ainihi bahaushe ne. Duk wani kiɗa wanda ba na waƙar Hausa bane ko ba Bahaushe bane yake kiɗa, yi wannan kiɗan baya yi mun daɗi. Daya daga cikin kiɗan da nake so, akwai kiɗan da ake kira kiɗan Ɗanƙwairo. Ni kam na jin daɗin kiɗan Ɗanƙwairo. Sai kiɗa na biyu, na jin daɗin kiɗan Nuri m inuwa wani mawaki ne wanda da sunana da sunanshi ma dai iri ɗaya ne. Shi ya sa nake son waƙanshi gaskiya.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Eh, kayan aikin da muke amfani da su a gurin aikinmu gaskiya suna da yawa. Saboda ni ina aiki a biotechnology lab ne. Kaga biotechnology, ai akwai kayan aiki sosai. Zan lissafa kaɗan daga cikin kayan aikin da muke amfani da su. Akwai abun da ake kira da suna PCR. Abun da yake nufi shine polymerase chain reaction. Muna da wannan mashin ɗin a gurin. Sannan akwai mashin na DNA extraction, akwai mashin na RNA extraction. Haka zalika, akwai mashin wanda muke yin gel electrophoresis. Haka zalika dai duk a gurin aikinmu. Akwai fridge wanda muke zuba samples da muka kawo. Haka zalika, akwai kwamfuta wacce muke amfani da ita gurin yin research. Haka zalika dai a gurin aikin mu. Akwai abun da ake kira da suna nano drop spectrophotometer.